Babban buri na shine in ga na rabu da iyaye na lafiya. Shi ne bubi na na farko, ni ma na rabu da duniya lafiya. Sannan kuma sai buri na na biyu, in ji Allah ya biya mun buƙatu na duniya da lahira, kaman in samu in tafi zuwa aikin hajji. Shi ne.